Wasan da na fi so shine ƙwallon ƙafa. Ina son shi saboda yana motsa jiki kuma yana taimakawa mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma yana koyar da haɗin kai da aiki tare. Ina jin daɗin kallonsa a television ko kuma yin wasa da abokanai idan na samu lokaci.

Eh, ina yin buga rubutu da sauri, musamman idan na saba da madanai kai ko wayar da nake amfani da ita. Ina samun wannan kwarewa ne ta anyar yin atishaye akai-akai, ina kuma kokarin rubuta kalmomi daidai ba tare da yin kuskure ba. Wannan yana taimaka mini wajen kammala aiki da sadarwa cikin sauri.

Eh, ina koyan Turanci domin yana da mahimmanci wajen aiki, karatu da sadarwa da mutane daban-daban. Ina koyon sababbin kalmomi yanda ake magana da kuma yadda ake rubuta daidai ina kuma yin atisaye akai-akai domin in ƙara ƙwarewa.

Na fi son yanayi mai ɗan sanyi da iska mai kyau. Bana son zafi mai tsanani saboda yana iya sa mutum ya gaji da sauri. Yanayi mai daɗi yana sa in nince da ɗin yin aiki, fitowa je, ko hutawa. Shiya sa na fi son yanayi me masakai cikin sanyi.

Eh, wani lokacin nakan ji kukan zakara da safe. Yawanci yana fara yi tun ƙarfe, tun kafin gari ya waye kuma yana nuna cewa lokaci ya yi da za a fara rana. A gare ni, sautin zakara yana tuna mini da rayuwar ƙauye da kuma yadda mutane suke tashi da safe su fara ayyukansu.